Eh ina biyan kuɗi ta waya domin yanzu komai ya koma ta waya ake yi musamman kamar sita transfer da duk wani abu da za ka siya a kasuwa ta transfer ne za ka yi a ba ka shi ko kuma kai ma abin da za a siya a wurin ka, to transfer ake yi a ba ka shi. To shi ya sa na ke yi biyan kuɗi ta waya saboda yanzu duk wani abu da zan siya online ko a kasuwa nimare hankali za ka gasu ba ka aka number ka yi musu transfer. Nima idan aka siya kayana ana min transfer. Sannan duka abin da zan siya nima transfer na ku fa mu yi shi. Sai a turo min da kayan ko kuma in karɓi kayan ciki lokaci ta haka na ke yi. Na ina ina biyan kuɗi ta waya. Kullum! Kullum in zan siya abu ta waya na ke biyan kuɗi saboda ban cika ajiye kuɗi cash a hannu na ba. Ban dai ba zan yi wani abu da su ba gaskiya. Amma sau daya duk kusan wani abu wanda na ke siya na kasuwanci na to ta waya ne na ke samu in biya kuɗin su. Ko haka takalmi na siya ko jukka ko kuloli ko blender ko dai abin da ya sha fi'i kayan kicin to ta waya na ke samu in biya kuɗin in yi transfer a ba na kaya da duk wani abin da na siya. In sha Allah.

A'a gaskiya ba na zama kan gwiwa, saboda zama kan gwiwa yana bani wahala. Dalilin ne da yasa ba na zama kan gwiwa, kenan nafisan in zauna saman ƙafafuwa na. Saboda idan na zauna kan gwiwa ina shan wahala. Shi ya sa ba na zama a kan gwiwa, inde ba tare da wani dalili ba. Amma dai inde san rai na ne ba na zama kan gwiwa gaskiya. Nafi zama a kan ƙafata wani lokacin ma ko in tsaya a tsaye ko kuma in tashi zaune ko kuma dai in kwanta ko in kishingiɗa. To wannan shine ya sa ba na zama kan gwiwa saboda ina wahala sosai gaskiya idan na zauna kan gwiwa musamman idan na daɗe sosai a kan gwiwa. Shi ya sa ba na son zama kan gwiwa nafisan in zauna ko kuma in tsaya. Ya fi mun sauƙi gaskiya. Allah ya sa mu dace ya bamu lafiya. Na zama lafiya da kuma kwanciyar hankali. Da abun da lafiya za ta ci. Na gode sosai da wannan tambaya da kuka yi mun kuma na ba ku amsa yadda tambayar ku take.

Muna gina dangantakarmu ta wurin kasuwanci da gaskiya da rikon amana. Ba ma cuta, ba ma buƙatar mu cuci wani. Muna inganta aikinmu sosai sannan kuma ba ma cuta, ba ma zalunci. Shi ya sa ko da yaushe kasuwancin mu yake ci gaba. A ke so a yi siyayya a wurin mu a ko da yaushe ba tare da a ɓata lokaci ba. Yanzu haka ina da mutanen da suka tutturo mun kuɗin su, aka suna so a yi musu siyayyar kaya masu inganci. Kamar da sun san cewa mu duka abin da zamu saida ma mutum, sai mun bincika mun samu mai inganci, me quality sannan muke siyan ma da mutane. To Alhamdulillah shi ya sa kasuwancin mu yake ci gaba.

Eh ina lulluɓewa da bargo musamman idan lokacin sanyi, nenaji sanyi ya yi yawa, yanzu haka ma. Akwai bargo a kusa da inda nake samu in lullube saboda in samu sauƙin sanyi da yake damuna. Ina da babban bargo ƙatone sannan kuma yana da nauyi yana kuma da laushi. Shiyasa ma na nace mishi nake amfani da shi, da shi nake kwana nake bacci musamman yanzu lokacin nan na sanyin hunturu. To da wannan bargo nake kwana in yi bacci na hankali kwance ba tare da sanyi ya daman ba saboda bargon yana da matuƙar laushi sannan kuma ga nauyi. Bargon nan nawa riɓi biyu ne da na ja na lulluɓe har ɗumi zan riƙa ji a cikin bargon yana ratsani. Ko tafiya zanyi unguwa, ji nake ina ma a ce bashi da nauyi in ƙulla abuna in tafi dashi to amma ina babu damar tafiya da bargon nan. Ko wani wuri na tafi unguwar kwana Allah-Allah nake yi in dawo in ɗauki wannan bargon nawa in lulluɓe dashi. Har daɗin bacci ya fi mun ko wane irin bargo da ake amfani da shi. Saboda bargon ba ruwanka da wahalan wanki, ga ƙara baya da ƙara idan an linke shi, tun ɓus yake. Gwanin daɗi da daɗin aiki da daɗin amfani. Har kai na ya samu kuɗi ba? In sha Allahu zan samu nima in siya ma mamana da kuma sauran yaran gidanmu irin bargon domin yana da inganci da daɗin bacci sosai da sosai. Ina jin daɗin amfanin wannan bargu da nake lullubewa da shi a yanzun nan lokacin wannan sanyi da yake damun mutane, bama mutane kaɗai ba da kowa da kowa.